Kana bin ƙa'idojin aiki? To shi aiki inda sunan shi ya fito ba naka ba ne. Wannan kana aiki kaman kana yi wa ma wani ne. Kuma a duk inda ka je, duk ma'aikatar da ka je ko duk wurin aiki, masana'antar da ka je ka ke aiki, to dole ne wayannan ma'aikatan suna da irin nasu ƙa'idojin. Kuma tunda suna da irin nasu ƙa'idojin, ya zama maka watan asalin tilas ne ka bi ƙa'idojin su na wajen aiki. Ba ni da wani hurumi ko wani hujja na kin bin ƙa'idojin aiki. Duk abin da aka ce wannan shi ne ƙa'ida na aiki ko kuma ƙa'ida na wajen aiki ko ƙa'ida na masana'anta ko ƙa'ida na koma ne. Ta yadda waɗannan ƙa'idojin sune sukam, wato asalin tabaibaye wannan aiki ɗin. To kaga kuwa ya zama min tilas ne in yi watan asalin bin wa'innan ƙa'idojin. Don saboda muga cewa mun cimma watan asalin burin mu. Kuma a nan in an tambaya menene asalin burin mu? Watan asalin burin mu a nan shi ne mu tabbatar da cewa watan wa'innan ayyuka sun yi wata tafi da kyau. To idan har kuma muna so wa'innan ayyuka su tafi da kyau. Nan kuwa ka ga ya zama maka tilas ne ka bi ƙa'idojin wajen aiki. Alal misali, bari in ba da example, in ba da misali. Ace shinkafa nekake dafawa, kai wajen aikinka wajen dafa shinkafa ne. To a kullum yaumun kuma idan kun je wajen dafa shinkafa nan tare da iyayen gidanka ko in ce tare da ubanninka, akwai yadda suke watan asalin tarbiyar tar da wannan aikin. Za ka ga, a'a alal misali wani lokaci idan kun zo kafin ku dafa wata shinkafan, a'a ana gyara ta ne, a'a ana cika ta ne, a'a di da sauransu. To kaga kuwa kai a matsayin ka na ma'aikaci, idan ka zo kai ma wannan aikin tunda ka riga da ka san cewa wannan shinkafar kafin a dafa ta sai kun tsince ta, sai kun gyara ta ko kuma sai kuyi mata wani abubuwa. To ka ga a nan wajen ya zama maka watan asalin tilas ka bi kai ma wa'innan ƙa'idoji na wannan gyara shinkafa da kuma tsince ta da watan kuma a zo a tafasa ta kafin a wanke a zo a dafa. Idan ko ba haka ba, to nan take za ka watan asalin rasa watan mutanen da suke zuwa watan ko siyan abincin ka nan saboda me ka riga da ka saba ma ƙa'idojin da ake bi na wajen dafa abincin nan. Alal misali wajen aikinku ƙa'idar ku shi ne duk inda aka yi yaka zo dole wannan shinkafa ba za ta yi ƙasa ba. To yau kuma kai ka zo kai baka gyara shinkafar na yanda ya kamata a gyara ba. Shinkafa ta lallace. Ka ga baka bi ƙa'idoji na wurin aiki ba. To shiyassa yake zama mana dole. Mudage iya ƙoƙari abin da za mu iya mu ga mun bi ƙa'idojin aiki. Kuma hakan ya sa ni ma na zama watan mai asalin kiyayewa. Watan na zama mutum ne mai watan asalin ƙoƙari in ga cewa duk abun da zan yi a wajen aikina, na kasance cewa na bi a asalin yanda ya kamata na bi watan ƙa'idojin wajen aikinnan.